Wayarta tana ji da tayi tahaskenta da kanta amma idan na sa ta, idan naga dama kuma sai in dai ya tashi da kai na da kayan da ta yanda na ke son shi.

Sau da yawa na fi amfani da applications irin na social media kamar Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram da sauran su da kuma na karatu wanda nake a makaranta.

Suna da daɗi sosai saboda suna da soso na zama. Hakan zai taimaka ma mutum domin ya ji laushi in ya zauna ba zai ji tauri ba kuma sannan zai rage jin ciwuka.

Ina son barkono sosai saboda yana ƙara ma abinci ɗanɗano. Ina jurewa saboda na saba cin shi sau da yawa, ina sashi cikin abinci a lukuta dama.

Gaskiya ban cika zuwa gidan fim ba. Yawanci fina-finan da nake kallo ina kallon su ne a gida da wayata. Zan ɗauko su in sauke a wayata in kalla abuna ni da ƙannena da ƴan'uwa.

Eh ina son karatun littattafai sosai, ba kamar littattafan irin na Turanci. Yanzu haka ma ina karatun wasu littattafan irin littattafai irin su, a, a irin littattafai irin su, umm How to change Politically. Na karanta irin su Psychology of Money da suransu da dama. Ina son karatu littattafai ƙwarai da gaske. Wani lokacin ma na fi son shi fiye da kallon fina-finai.

Sau da yawa da safe ina cin abinci irin su ɗanwake, idan kuma ɗanwake bai samu ba, idan anyi tuwo to zan ɗunduma wannan tuwan da miyar kuka ko da miyar kuɓewa in ci shi domin ko kuma gurasa saboda yawanci sunfi rike ciki.

Ina karatu sau da yawa kafin in kwanta bacci amma yawanci karatu bai hana ni yin bacci. Sau da yawa idan na gaji na ji ina jin bacci to zan kwanta in yi bacci na. Sau da dama na yi fiyan karatu lokacin safiya da kuma lokacin da dare yayi amma ba sosai ba.

Ina amfani da intanet sau da yawa. Kusan kowane lokaci ina kan intanet ne saboda ina yin research na bincike, na karatu, sannan kuma da kuma sauran abubuwa da dama.

Farce na bai cika saurin fitowa ba amma ina yankewa kaman sau ɗaya a sati, sau da yawa na fi yi kamar ranar Juma'a a sati.

Kayan marmari, kayan marmari yawan ci na fi son irin su ayaba, lemu da, da gwanda. Sau da yawa su ne kayan marmarin da na fi sha saboda suna ƙara lafiya kuma ina jin daɗin shan su.

Gaskiya ni na fi son farin tufafi. Yawanci kayana farare ne saboda ni mutum ne mae duhun fata. Wannan dalilin da ya sa nake son farin tufafi sosai kuma yana da kyau, yana sheki.